An zo wajen? Ai ni ina son turare sosai. Ba karamin son turare nake yi ba. Ni in ma banda turare ko ban sa turare ba, duk randa ban sa turare ba bana taɓa jin daɗi sabida ko'ina ni sa turare nake a jikina. Ai turare abun so ne, turare yayi sosai. Ai ni dama za a ce to ko ina naji mutum ma bai da turare wani lokaci in ha turare na fito da shi ina bashi ya fisa sabida bana son in ji wari ko da kaɗan sabida na fi son in ji ƙanshin turare a ko da yaushe.

Eh, wani lokaci ina karatu kafin in kwanta. Wani lokaci kuma gaskiya bana yi saboda yawanci ina dawowa gida a gajiye. Bana samun hutu in na fita. To in na dawo gida a gajiye, bacci yana kwashe ni wani lokaci da wuri kafin in yi karatun.

Ai tunda ina ƙullo dole zan iya tsalle-tsalle. Ina yi, ina tsallake igiya ina yi sosai. Saboda mu ai harkan mu ne tunda mu maza ne dole mu iya tsallake igiya. Namiji da kazar-kazar aka san shi ba'a san namiji da zama waje ɗaya ba. Yayi can yayi can ne shi haka aka san namiji. Dan kazar-kazar ne a buga ko ina kawai.

Kuɗi. Ina son ina ganin ina ba da kuɗi saboda shi kuɗi wato yana, yana yanke ma mutane matsaloli kala kala. Wani dan ka ba shi wani abu daban, wani kyauta ba wai lallai ya jiya mai ba amma in ka ba shi kuɗi zai iya zuwa shine maganin komai zai iya zuwa ya je ya, ya siya duk abin da yake so. Inma abinci ne, inma abun amfanin shi na yau da kullum ne. Sannan ina yawan ba da turare kyauta. Ina ba da turare sosai ma kyauta da kuma kayan sawa.

Ni na dauka biki ranar haihuwanka kawai bikin da za ka yi za ka gode ne? Ba biki nake yi ba addu'a nake zama. Tun da asuba in ta yin addu'a a rana in ta addu'a ina istirfari sani da in sami yafiyan laifukan da nayi na baya. Shekaru tafiya suke yi, na san cewa shekaru tafiya suke yi ba wai abun na raguwa suke yi ba. Kullum kana cinye ranakunka ne, sabida ha ka sai in ta istirfari ina addu'a.

Ni na fi son tsayuwa. Na fi son tsayuwa dan na fi tsayawa. In na zauna na daɗe a zaune sai in ji duka jikina yana ciwo. Amma in na tashi na tsaya wani lokaci sai in ji daidai. Ba na samun wannan ciwon wukar. To shiyasa ma na fi son ita tafiya. Ya fi mun daɗi a lokacin da nake tafiya.

Farko in na tashi da safe, abin da nake fara yi shi ne in duba ƴan ƙananan ayyuka. Misali kaman wanke kayan ciki, ƙananan kaya ke na wanda nake sawa, wanda na tuɓe sai in wanke su. In zo kuma in ɗan dudduba cikin gida, ina ne cikin ɗakina ya ke da kamar shara in zo in shasshare, in gyara gado, in yi shimfiɗa, in shiga sai kuma wanka sai maganan wanka. Daga wanka kuma sai cin abinci sai fita.

Ruwan ƙasa da ruwan ƙasa da kuma ruwan madara haka bangon gidan yake. Fenti ne kuma, fenti ne sai kuma aka mashi feshi daga jiki. Sannan sai aka ɗora fenti kuma mai ruwan ƙasa sai kuma wannan filolin aka sa musu ruwan madara sai.

Eh to kamawa yakeyi yanayin samun aikin. Za a iya samu ma a ce ka samu, ka samu kwana sha takwas kana aikin wani lokaci. Kullum ma za ka yi har na kwana sha takwas a wata wani lokaci kuma watan ma yana iya ƙarewa har wata biyu, wata uku ba kama samu ka yi aikin ba. Sai dai kai ta buga buga kawai.

Zama a kan gwiwa ya fi mun komai wahala, saboda ni idan zan zauna a kan gwiwa na, to matsala ne. Duk abun da zai sa na nannaɗe ƙafa na yana zama mun matsala, sai yayita mun ciwo. To shiyasa ban cika zama ba a kan gwiwa na ba ko in tankwashe ƙafa, duka bana iya wa'inan abubuwa. Amma dai in maganan tsayuwa ne inayi sosai.

An zo gurin ayaba. Ina son ayaba kamar me. Dan ayaba ma zance kullum sai na ci ta, sai na ci ayaba. In kuma ban da kuɗi ne ba zanci ayaba ba amma ina son ayaba. Ina son, eh, abarba. Ina son abarba sosai kuma ina son apple, tufa. Ina so shi ma sosai. Gaskiya waɗannan dai ba ni da kamar su. Ade waɗanda muke da shi a ƙasanmu. Sauran nawani ƙasa kuma ban sani ba ko in na ci wataran amma dai waɗannan ukun da zan lissafa ina son su sosai. Toh sai kankana, ina son kankana sosai ma ita ma ina son kankana.

Kuɗi a banki, a banki ina da kashe kuɗi. In har na bar kuɗi a hannu na to matsala ne amma banki shine daidai wajen da nake ajiye kuɗi. Ni bana ajiye kuɗi a gida saboda ba za su zauna ba. Ina da kashe kuɗi, banki shine wajen da nake ajiye kuɗi ba ko ina ba.

Muna amfani da su screwdrivers, da su akwai plier, akwai microscope. Ke nan na duba injin waya, inda in za a yi aikin waya za mu duba cikin shi. Sannan muna da hot plates wanda muke ɗaga screen in ya samu matsala, ko batir, da dai sauransu muna da su kala kala.

A'a, ba na zuwa gidan fim sai dai gidan kallon ƙwallo. Fim a waya ta nake kallo. Ƙwallo kuma gidan kallon ƙwallo nake zuwa in je in kalla. Amma bana ma kallon, bana banci ka kallon fim ba. Fim ɗin da nake kallo dai a waya ne. Amma ban taɓa zuwa gidan fim in je in kalla ba.

Kullum ma saina ba da shawara da yara su tsaya, haɗ da manya da su tsaya su yi aiki mai kyau, su yi sana'a. Saboda wannan shine yanzu yake riƙe mutum ba aikin gwamnati ba. Kullun sai nasa kuma na ji daɗi. A su da yawa Alhamdulillah sun koya, wasu ma sun yi zuciya. Yanzu wasu ma haka aikin da sun fi ni kuma ni ne ta sanadiyya na duk suka samu wannan, eh, ƙwarin gwiwan da suka koyi aiki ta sanadiyya na ne.

Ƙwarai kallon wata, eh, abu ne mai kyau. Ina son ina ganin wata yadda take. Musamman in bata girma ba, ta fara girman nan, ta fito bata, bata yi kaman ƙwallo ba. To ina yawan son ganinta haka. Ko kuma lokacin da hazo yana wuce ta, ina jin daɗin ganin haka.

Ina son keke sabida na iya keke sosai. Na iya keke, ina ko son hawa sosai. Dan yanzun ma na yi maganar siyan keke da girmana ɗin nan. Na yi maganar siyan keke saboda ina son ɗan hau. Tana ƙara min ƙwarin gwiwa da ƙafafuwana, kuma jikina yana Ina jin daɗin jikina a duk lokacin da na yi amfani da keke.

Ina son chocolates, ina son strawberry, ina son vanilla. Irin ice cream inda na fi so ke na flavors din. Kuma ina son in ji shi yana da danƙo ba mai saurin narkewa ba. Wanda ina ɗiban shi haka, zan je baya tsinke wa za ka gani yana da kauri. Ina son shi sosai.

Eh, ya danganta. Amma dai ban cika latti ba. Ya danganta da lokacin da nake fita da zan kai. Saboda wani lokaci in ba abin hawan ka ba ne, sai abin da ka gani. In kuma naka ne, shi ne ma in dai ba ka samu, eh, cunkoson hanya ba, to shi ne za ka, za ka yi latti. Amma in ka samu cunkoso, in ka samu cunkoso za ka yi latti. In ba ka samu cunkoso ba za ka isa da wuri. Amma yawanci ina ajiye lokaci, ina zuwa a daidai lokacin da ya kamata a ce an je.

Eh motsa jikina ya fi dai kaman ranar Asabar da Lahadi, sabida lokacin ne na fizama bana komai. To amma kuma inda kwanaki ne can kullum wayewan gari sai na motsa jiki. Sabida a lokacin da na motsa jiki lokacin nake fita ma inji daɗin jikina. Amma dai a haka kuma jiya ma na gama shawaran sha zan dawo da motsa jikina yadda ya kamai yadda nake a kullum.

A'a, abincin kala kala ne. Akwai shinkafa ban iya cin ta da hannu ba sai da cokali. Akwai tuwo na iya ci da hannu na iya ci da cokali. Akwai su doya da hannu nake ci, su dambu da cokali nake ci. To abincin yarabu ne kala kala. Akwai wanda za ka ci da cokali dole akwai wanda za ka ci da hannu dole. Ba za kayi amfani da cokali ba ko kuma hannu a lokacin.

Na fi amfani da WhatsApp, na fi amfani da WhatsApp sabida da shi na saba kuma shi duka yawancin nan ƙasata abin da ake amfani da shi ke nan. Sai kuma daga baya sai na samu Telegram ina amfani da shi don kai wasu saƙonni ga abokan aikina da kuma waɗanda ba sa ƙasa. Ya fi musu sauƙi da kuma aikace ayyukan da muke yi na yau da kullum, wanda muke na harkar crypto, a SpaceX.

To wannan tambayan shi ne ban gane shi ba gaskiya. Wai me kana kunna tsaron, tsaron bature? To dai maganan tsaro ne, to shi ai ba kunna shi ake yi ba. Aikata shi ake yi. To sai dai a ƙara mun inji.

Ai ba zan ma iya kirgawa ba, su da yawa kawai. Kullum rututu. Dan na ce ma zan kirga zai ta ɓata mun lokaci ne. Saƙonni kala kala ko da yaushe kuma ina cikin karɓan su. To shiyasa ba zan iya riƙewa ba. Abin yau da gobe ne kullum sai anyi, to riƙe sun lissafa su zai zama min wahala ga aiki ga kuma lissafi.

Kamar launi akan me, ai launuka na abubuwa na da yawa. Za a ce wane launin abinci ka fi so? Misali launin abinci ne ina son doya da ƙwai, ina so sosai. Ko dankalin turawa ina so. In kuma launin kaya ne tufa, eh nafi son, eh kayan mu na gargajiya.

Abinci suna da yawan da suke sa in ji daɗi. In ga an na samu doya dai da kwai, ina jin daɗi. Ko na samu dankalin turawa ko a lokacin kuma da aka mun abinci da kaza, a yi mun shinkafa da kaza da salad, ina jin daɗi sosai ina ci a lokacin da na ci ina ji. Ko kuma mun akwai wanda ake kira fried rice, shi ma ina jin daɗi.

Na fi son shinkafa amma ina gundura da ita amma na fi sonta gaskiya ban cika son tuwo ba. To a inda na fi sonta na fi son in ga an yi tuwo miyan wake. To shine na fi son tuwo sosai ina ci sosai amma shinkafa na fi son ci.

A'a, a'a, ba mu da WiFi a gida. Yawanci ni abin da nake kawai a waya na ne nake da data, don nake ƙaddamar da gudanar da abubuwa na. Amma ina da ƙaramar kuma router WiFi ƙarami wanda zan iya jona ma mutane ko kuma in buɗe musu na waya na su don yi amfani da shi.

To haƙuri? Ai dole in dai ka bi layi dole kayi haƙuri. Tun da sai an zo kanka dole za a, za a saurare ka. To haƙuri kawai za ka yi. Ba dai daɗi jira ai. Duk abin da aka ce ma jira bai da daɗi. Gara a yi a lokacin kawai a gama a bar wajen.

Ina da fahimta da abokanan aikina dan ni ban taba tunda nake da na fara aiki ban taba samun matsala ba, ban kuma samu matsala ko cece-kuce ko kuma na ja-inja ko kuma mai da magana da abokan aikina ba. Ina kiyaye wa'inna abubuwa saboda ni na dauka kawai iyakan abin da za ku yi a wajen mutunci ne, ba ruwan kabamma da abokin fada.

Aikin mu duk abin da za mu yi ingantacce ne mun yarda da shi. Kuma mun za mu ba ka garantii wato mu ba ka indai har muka maka aiki. Sabida mu mun ɗauka in muka yi mai kyau shi ne gobe za mu ga wani ya turo wani. To shiyasa kullum a cikin karɓan baƙi muke.

Ina da takalma da yawa. Ina da takalma kaman ƙafa sha biyu yanzu. Ina da takalma sun kai ƙafa sha biyu waɗanda nake amfani dasu. Ko za dai su kai, za su kai sha biyu waɗanda nake amfani.

Samsung, Samsung, Samsung, Samsung. Na fi son Samsung saboda Samsung tana da daɗin amfani sosai. Kuma Samsung ita duk wani application da ka sa za ka ga ba ka samun matsala da shi. Sannan tana da ita waya ne wanda zan ce me abota, tana da abokantaka sosai.

Mahaifina shi ke ƙarfafa mun, shi yake goya mun baya a kan komai musamman a kan kasuwanci na, sai da akwai lokutan da ma za a ce ban da kuɗi, lokacin zai ƙara mun jari ko kuɗi na ya kasa ko kuma ina ƙoƙari in ƙara shiga wani harka zai ƙara taimako na da shi.

Eh, alhamdulillah ana ciniki, ina ciniki sosai. Makwana biyun nan da yake yanayin abubuwan sun cancanza a kasuwa, so ba'a samu kuma ciniki kaman ba, kaman da ba. Ana dai yin haƙuri ne kawai amma cinikin kuma kaɗan kaɗan ne gaskiya.

Eh amma ni rabo na ma dan tsaya in kalli faduwar rana na manta, tun da dai ba wani abu bane da zan tsaya in ta kallo to shine. Amma ina dai kallo da kaman lokacin da nake yaro lokacin ina kallo sosai amma yanzu bana kallo saboda banda lokacin tsaya in ta kallon faduwar rana.

Eh, takardun kuɗi, takardun kuɗi eh to yawanci eh takardun kuɗin eh akwai ja, akwai kore, akwai kuma mai ruwan shuɗi suna daida yawa.

Sau biyu nake yanke farce a wata, sau biyu. Wani lokaci ma sau ɗaya idan bai cika tohuwa da yawa ba. Amma dai gaskiya dai sau biyu wani lokaci. Sau biyu ne saboda yawanci tunda bana aiki da ruwa, eh bai cika fita da yawa ba. Kaɗan ne kawai.

To sauro maganin shi fa yanzu kawai ka kulle ƙofa. In ka kulle ƙofan ka, kullum kana kulle ƙofa to za ka sha da sauro. Don yanzu ba musamman yanzu sauro yanzu ba su cika, ba su cika jin magani ba. Gaskiya ba su cika jin magani ba. Amma ni dai kullum ƙofa na a kulle ne saboda kar ma su shiga. In ma sun shiga ba za su daɗe ba za su mutu. Don ina da maganin da ina fesa, in dai ba su da yawa za su mutu. In su kai yawa ne sai ka ga ba za su mutu ba.

Eh ina miƙa jiki da safe. Ina mike jiki saboda a lokacin da ka tashi duka jikinka gaɓoɓin ka sun zo sun zama ba ka da ƙarfi to in ka ɗan tashi ka min mike jikin za ka ɗan ji daɗi in kuma ka bari ba ka mike ba kuma to a ranan sai dai kawai sai a hankali.

Ina musu magana da sanyin murya ina kuma musu magana cikin farin ciki da annashuwa saboda abokin cinikinka kusan mutumin da ba zaka raina shi ba, mutumin da zaka daraja shi ka girmama shi saboda in har ka yi mashi magana cikin natsuwa ka kuma tarbi shi yadda ya kamata shi ma zai ji daɗi har ya kawo maka wasu daban wasu abokan cinikayya.

Ba na iya wa. Dan kwanaki can ma da na taɓa harkar barkono na je kauye siyowa, na sha wahala. Na shiga kasuwar barkono, ido na ya yi ja, ya shiga mun ido har sai da na yi ihu, ban ma san sanda na yi ihu ba. Daga baya kuma na fara tari da atishawa. Mura nan take ya kama ni, to, ballanta nama in ci, ta ai akwai aiki kenan. Ina dai ci in bai yi yawa ba amma kuma ba na shiri da shi.

Eh ina rufe bakina. Dole ne saboda in ma ka yi hamma wani lokaci na taɓa gwada hamma da na yi hamma kawai sauro ya faɗa bakina, ya je ya shake mun maƙogwaro sai da na yi ta tari ya kusa zama min matsala. To shine a duk lokacin da zan yi hamma yana da kyau sai in sa hannuna in rufe saboda kar a samu matsala.

Eh akwai horo, akwai horo na gaba yana ba ma na ƙasan shi girman shi yanda yake ƙarami. Na ƙasa kuma yana ba na gaba da shi girma. To sannan kuma akwai yadda ake koyar da mu yadda zamu rinƙa tarban baƙi in sun zo. Abokan kasuwanci kenan abokan cinikayyan mu gaskiya akwai horo sosai mai ƙarfi.

To yanzu dai na kwana biyu ban zauna na yi karatu ba kafin in kwana. Bana yin karatun saboda wani lokaci ina dawowa a gajiye. To shine bana samun lokacin da zan yi karatun. Baccin yana dauke ni da wuri, shi ya sa.

Eh ina kwana cikin ɗaki, ina kwana cikin ɗaki. Ina kwana sosai. Ai bana ma iya kwana ni a waje saboda sauro bazai bar ni in kwana a waje ba. To na fi so kawai gara in shiga ciki in kwana. Ya fi mun sauki. Na fi jin daɗin kwana a cikin ɗaki.

A'a ai ni babba ne a wajen addu'a, bana wasa da addu'a saboda ina ganin duk abin da na roƙa, duk addu'an da nayi ba ta faɗuwa ina ganinta. Toshe yasa inda mutane makiya sukayi yawa da kuma bukatunmu sukayi yawa, ai dole mu rinƙa addu'a. Kullum sai nayi addu'a ba ranar da bazan zauna inyi addu'a ba. Na mai da addu'a ma kamar abinci na ne.

Ni ban taɓa rubuta rahoto ba, ban taɓa rubuta rahoto ba sabida ba shi ba ne aiki na. Tsakani na da rahoto sai dai in ji an kawo. In na ji an kawo shi ne nan ne zan ji rahoto. Amma ni in rubuta rahoto, ba aiki na ba ne, banayi. Kar in yi ƙarya.

Abinci kaman wani lokaci shinkafa, eh doya, shinkafa da wake dai farko, shinkafa ko da taliya doya, wani lokaci kuma hau wake faten wake duka ina ci. Wani lokaci kuma in ban samu wa'yannan ba nayi lattin zuwa cin abinci ya ƙare sai in ci gurasa in kuma ci nama ko in ci fanke. Shine abincin da nake ci a wurin aiki.

Ba za su wuce mutum uku ba, zuwa ba za su wuce uku ba zuwa huɗu. Amma dai na fi amfani da guda uku, saboda shine zan iya tafiyarwa kuma su zan iya, zan iya juyawa ga duk yadda na.

Eh ina shan ruwan itatuwa kaman kankana, abarba, lemo, ayaba ma ina sha, ina sha. Sai kuma ruwan cikin kwakwa shi ma ina sha, sai kuma rake in aka matse shi ma ina sha ruwan shi.

Muna da fanka, muna da fanka na sama kuma muna da fanka ta ƙasa ma na saman dai da ita aka fi amfani sabida ita ta fi bada iska kaman yadda ake so. To da ita muna nan da ita mai kyau ma sunanta ORL.

Duk wani aiki da zan shirya ina fara shiri ne tun da daddare kafin gari ya waye. In san me da me zan fara yi tun a lokacin saboda ya fi mun sauki sosai. In ba haka ba in na bari nace sai da safe zan fara shirye shiryen to zai iya kai ni kuma lokaci mai tsawo ban fara ba.

Kasuwanci abu ne mai kyau wanda in ka tsaya ya kamata, dama ace in har za ka yi kasuwanci ne, ka tsaya tsayin daka ka ga cewa shine ka zaɓaɗin za ka yi, ya zama ace zuciyan ka ya karkata wajen shi. To in dai ka fara haka, ba za ka taɓa samun wani matsala ba. To ni na ɗauka kawai shi ne yake taimako na, to ba zan yi wasa da shi ba. Dole zan tsaya tsayin daka in sa shi a cikin zuciya na har in fara yin shi.

Ina son hula. Ko da yaushe ina sa hula, ina son shi. Ina sa namu na gargajiya sosai. Ina sa kuma na bature. Ko da yaushe ina yawan sawa saboda ina jin daɗin shi. Musamman in lokacin rana ya fito, ina ƙoƙari in, in, in sa saboda ina jin daɗi in na rufe kaina.

Ba na tsoron komai. Ba abin da nake tsoro a rayuwana sai Allah. Ni ba na tsoro kwata-kwata, ka ganni nan waje Allah kaɗai nake tsoro. Mutum, aljani, dabba duka ba na tsoro. Ba abin da nake tsoro gaskiya sai Allah.

Umm, to alkalami to fensir ne, tun da da shi muke rubutu. Ni alkalami ban iya rubutu da alkalami dai wannan na gargajiya ba. Ni kuma na bature ne da fensir da biro, yauwa na iya amfani da su, ina son su.

Ni na ɗau kowane rana kawai mai kyau ne a mako. Ko wani rana yana min daɗi musamman in ya zo da, a, a, a, da kuɗi. Yau wa to zan ji daɗi banda wani rana da nake cewa bana jin daɗi sai dai kuma, sai ranakun da kuma zan shiga ɓacin rai ne shine kawai baya min daɗi. Kuma ba kowane rana bane nake ɓacin rai, nake shiga ɓacin rai.

Ina da dabban gida kaman kaza, ina da zomo amma ina da rago amma yanzu ban da shi amma kaza dai da zomo ina da shi sai kuma magi kuliya ina nan da ita sai kaji shi kenan abin da nake da su.

Ina son masa, ina son sinasir. Sannan in aka yi tuwo ina son dai tuwo haka wani lokaci tuwo miyan kuka wani lokaci amma ba ko da yaushe nake so ba. Amma dai a cikin wa'annan abincin masa da sinasir suna min daɗi sai fanka sau shima in bai sha mai ba ina so.